Ku bamu labarin abin da kuke yi da lokacin hutunku da yadda ya fara. Abin da muke yi da a lokacin hutun mu da kuma yadda ya fara shine, da farko dai hutu muna buƙatan hutu. Hutu misali, hutu ta ƙarshen shekara wacce ake ba da ta dai kwanaki mai yawa baya ga mutum yayi aiki na tsawon wata goma sha ɗaya. Misali mutum zai fara zuwa wajen aiki ba zai dinga buƙatan wani hutu ba, ba zai tambaya a bashi hutu a wajen aiki ba saboda yana tattali na ƙarshen shekarar na a bashi ita domin yana da wani abu da yake so ya yi ita da mai muhimmanci a ƙarshen shekara. Mutum zai ta zuwa wajen aiki ne hasai illa kawai ranakun da ba'a zuwa wajen aiki. Misali irin ranan sati da kuma ranan lahadi wa'inan ranaku za'a ga ba a zuwa wajen aiki ana hutawa ne na kwana biyu. Amma mutum yakan je wajen aiki tun daga ranan, ranan Monday, ranan litinin kenan da ranan talata da ranar. Kanyi tafiye-tafiye ne a wannan lokaci. A wannan lokacin da nake wannan hutun nan akwai garurukan da nake zuwa. Misali nakan je garin Gombe inda 'yan uwana suke. Akwai yayyina guda biyu a garin Gombe da Umar da kuma Hajara. Hajara ita ce uwar Umar ita ce ya a gaba da Umar. Sannan kuma nan ne garin iyayena inda aka haifa mahaifiyata da kuma inda ne aka haifi mahaifina. Kakannina suna wannan gari ne. To a duk ƙarshen shekara nakan bari sai ƙarshen watan sha biyu nakan ɗauka wannan hutun nawa domin naje garin Gombe. Naje na gaisa da 'yan uwa da abokan arziqi da iyayen da kakannina da suke wannan gari tunda ni da mahaifana muna nan garin Kaduna ne. Ina naje wannan gari nakan yi ƙoƙari naje kauyan gwani inda anan ne aka haifi babana kuma maman shi tana wannan gari. Babanshi kuma Allah ya masa rasuwa. To sai naje na gaishe da kakana. In naje tana farin ciki da murnar zuwan jikan ta har tana tanadaman tsaraba-tsaraba wa inda in na tashi zuwa zan taho da su kamar wake da gyaɗa da kifi tunda dai garin nan nasu ana akwai rafi wanda ake kamun kifi babba. Sana'an kiman kamun kifi shine wannan a wannan garin nasu kuma in naje nima nakan kwatanta zuwa wannan rafi domin na kama kifi tunda a hankali tun ina yaro nakan ɗan koyayi kuma har na zo na fahimci inda ake yi. In naje nima nakan ɗan kamo kifi tunda dai bana kamowa kamar yadda 'yan garin ke kamowa amma nima nakan ɗan yi ƙoƙari na kamu. To in na so zan dawo, kakana takan tattaro mun tsaraba-tsaraba wanda take bani su domin na dawo da su gida. Da wannan busasshen kifin nan za ta busar mun dashi domin ya bushe bazan dawo dashi ɗanye ba sannan kuma ta ɗaura mun wake ko rabin buhu koma buhu ɗaya shi ma na zo dashi da gyaɗa dai ɓararra. Duka tana bani wannan na zo da su a matsayin tsaraba. Haka kuma in na gama sai naje garin mahaifiyata wanda yake Akwali shi ma jahar Gombe a Najeriya. Naje nan ma na gaida babanta da ƙannan babanta da suke raye a wannan gari. Su ne masarauta, su ne suke da sarauta ma a wannan gari dan su suke mulkan wannan ƙauye ɗin na karkaran nan. To haka suma ɗin nan nake zuwa na gaishe su in na gama sai na tattaro na dawo gida domin kuma na fara shirye-shiryen komawa wajen aiki bayan na gama wannan hutu.

Ku faɗa yadda makon ku yake farawa da yadda yake ƙarewa. Yadda makon mu yake farawa da kuma yadda yake ƙarewa sune, misali dai shi mako gaba ɗaya abubuwa da ke faruwa gaba ɗaya a cikinsa. Tun daga aiki hanyar zuwa ranar da mutum zai huta. Akwai kwanaki guda bakwai. Akwai sati, akwai Lahadi, akwai Monday, akwai Talata, akwai Laraba, akwai Alhamis, akwai kuma Juma'a. Yadda abun yake kenan, kwanaki guda bakwai. Ko wace rana da abin da mutum yake da shi, da kuma lissafe-lissafe da suke kan mutum yadda zai kasance da abubuwan sa. Misali kama ni yanzu a haka ranakun da nake sanda nake aiki, a wata makaranta nake koyarwa. Misali ranar Monday, abunda nake yi ranar Monday shine, muna zuwa makaranta da rana ne duk rana Monday. In naje makaranta da rana, zance ina zuwa ƙarfe ɗaya da rabi zan shiga aji. Na koyar da ɗalibai ƴan aji uku, na manya-manyan ɗalibai na manyan aji, aji uku na manyan aji na koyar da su na minti arba'in. In na koyar da su na gama nayi minti arba'in sai na fito. Bayaga na fito na gama koyar da su sai na ƙara komawa aji in nayi musu rubutu a allo na minti talatin, kowa na tabbatai ya samu rubutun nan yayi shi ya gama ya ajiye. To sannan kuma sai na fara mm, musu bayani. Bila-bila na abin da na rubuta musu su, masu karɓa a allo su masu ka rubuta a takardun su. Saboda a gaba za mu zo mu yi jarabawa a kan shi. Ine na gama na ranan Talatan nan, to sai ranan Laraba, ita kuma ranan Laraba ita wannan ina zuwa makaranta ne da safe muke zuwa makaranta. Da ranan Laraba, da Alhamis, da Juma'a, duka da safe muke zuwa makaranta. In mak-in nazo ranan Laraba shi ma aji ɗaya nake yi. Ta yadda nake koyar da yara ƴan aji ɗaya na manya aji, so biyu ajujuwa guda biyu waƴanda suke ɓangaren. Kimiyya tsawon minti talatin, wanda zai ɗauke mu daga ƙarfe sha ɗaya zuwa ƙarfe sha ɗaya da rabi. Na gama nakan koyar da su wannan, in muka gama to shikenan ranar Laraba nan, shikuma rana alhmis in nazo bana ma komai kawai na riga na gama ajijuwa na, haka ranan Monday bana ranan Juma'a ma bana yin komai amma dai zan zo makaranta. Saboda in zo in ga yanayin yadda al'amura suke. To ran da sati da Lahadi, su kuma su ne asalin ranakun hutun mu. Su a wannan ma ko fitowa gida mutum bai cika yiwa, sai in dai don uzurin gabansa da zai zo ya yi. To yadda makon mu yake tafiya ke nan a cikin kwanaki guda bakwai nan, kowace rana da abin da muke yi muke gamawa kuma a kowace rana.

Ku gaya mana game da sana'ar hannu ta gargajiya a yankin ku. Sana'o'in hannu da suke a yankin mu ta gargajiya wa takande akwai su da yawa. Saboda sana'a asali ya samo tun fil azal. Wa takan sana'a yana dai nufin abun yi, abun yi da mutum ke yi domin ya siyi, ya samu kuɗi da zai biya buƙatotunshi na yau da kullum ko kuma ya yi wannan sana'a domin a bashi abinci ya ci domin ya samu ya rayu. To yadda ke abubuwan sana'o'in suke misali a gargajiyan ce a zamanin da. Babban sana'a dai da take a da wadda take na gargajiya ita ce noma wacce ake mata laƙabi da tushen arziki. Noma ita ce tushen arziki. Sana'ar noma ita ce babban sana'ar da ake yi tun a zamanin da tun zamanin gargajiyan ce. Ta yadda mutane suna yin wannan sana'an misali wani yakan yi wannan sana'an nan ta noma lokacin damina idan ruwa ya sakko sai ya je gona yayi girbi, yayi shuka, yayi noma, ya zuba taki. Bayan ya zuba taki ya ci gaba da kula da gonan nan. Idan ciyawa ya ɗan fito cikin gonan sa ya zo ya ɗan aske ciyayen nan misali in mutum ya shuka masarane ko dawa ko wake ko gero ko waye da kalan abun da yake buƙata a wannan lokaci na noma na shekara. Bayaga mutum ya yi wannan sai ya zo har lokacin girbi. Haka zo akai girbi ya kwashe abincin shi maƙera. Sana'ar kira wata sana'ace wacce ta daɗe ana yin ta tun zamanin fil'azal ake sana'ar kira mutum in ya zo yakan maƙeri zai zo a cikin inda yake aikin ƙira da kayayyakin ƙiran sa, gawayi da yadda yake ziga ziga zigi na wuta yake fura wuta ke nan. Maƙeri na sana'ar ƙera kayayyaki na noma, irin fattanya, galma da adda da dai sauransu domin yin aikin gona da su. Fatanya da ita ake amfani ake noma ciyawa idan ciyawa ya fito a cikin gona kuma sannan ana amfani da ita wajen yin shuka iri, haɗin haka rami da ita a zuba iri ko na masara ko na dawa da dai sauransu. Sannan ita kuma garma da maƙeri ke ƙerawa. Da ita ne ake haka ƙasa ake yin kunya kunya wacce za a shuka masara ko wacce za a shuka doya da ita. Sannan kuma adda tana da amfani wanda maƙeri ke ƙera ta a wajen girbi. Ta yanda dashi ake ita ne ake sassare kararen masara. Ake sassare masara ko dawa da ita. Da ita ne dai ake kuma sassare doya ake feffere shi daga gona domin a kwaso shi a kawo shi gida. Bayaga haka akwai sana'ar kuma da ake yi a gargajiyan ce wa tokan sana'ar baduku. Sana'ar baduku yana yin sana'a kala yana ƙera abubuwa kala kala. Baduku yakan ƙera jakakkuna na fatu sannan kuma yana ƙera takalma na fatu sannan yana gyara su kuma idan ya ƙera ya haɗa in ya lalace yana gyarawa mutane sukan kawo a gyara masu. Wannan shi ma duka yana yin aiki. Sannan kuma wannan baya ga wannan sana'a da ta shahara na sana'ar baduku. Zakagani ya inganta tun zamanin gargajiya ake yin wannan sana'a ta badugu sune waƴannan sana'oi dasuke tun gargajiya muma da sana'ar kira da kuma badugu mai haɗa takalma da jakakkuna.

Me za ku gaya wa baƙo daga gaba game da yau? Me za ku gaya wa baƙo daga, daga gaba game da yau? Abubuwan da zamu gaya ma baƙo daga gaba game da yau shine misali, abubuwa dai sun faffaru sosai da sosai a yanda muke. Masali akwai abubuwan ban mamaki dana tsoro, dana tashin hankali, dana murna, dana farin ciki. Wadda in muka tashi ba kowane abu zamu faɗa masa ba. Kuma sannan baza kuma ki faɗa masa, ba zamu ƙi mu faɗa masa wasu abubuwa ba. Abubuwan da muke faɗa ma baƙo shine, mukan fara dai faɗa masa, mu tabbatan masa da cewa akwai abubuwan da ya dace yayi. Zamu yaje ya nishaɗantu, ya buɗe idonsa, ya ga yanayin al'amara da yanayin ƙyan garinmu. Baya ga haka, akwai kuma wajen da ake yin wanka. Inda anyi wajen domin yin wanka ne. Aka haƙa rami, aka yi shi kaman swimming pool. Wajen wanka ne dai, da na manya da na yara. Shima wajen akan canja ruwan a kai a kai domin a samu waje ruwa ya zamanto ruwan na da tsafta. Shi ma nan wajen nan akan kai baƙo domin yaje ya shiga. In sin shiga wannan ruwa shima ya motsa jikinshi, ya kuma ɗan nishaɗantar da kanshi a cikin wannan wajen swimming pool ɗinnan. Duka baya ga wannan sannan kuma akwai wajen ciye-ciye. Akwai abinci, akwai ice cream, akwai kayan ƙwalama, ƙwalam da ƙwama, da ƙwa, da ƙwulama shi irin su fiza, su shawarma dasu burger da akwai su a wannan waje. Mukan faɗa ma baƙo wayannan wazaje da wayannan abubuwa domin gaba. Sannan kuma mukanki mukan tsoratar dashi. Sannan kuma mukan faɗa mashi kada yabi hanya kaza, kada yabi hanya kaza. Mukan nuna mashi wajen da yaci a ce yabi da kuma wajen da yaci ace bai bi ba. Amma kuma bama faɗa ma baƙo cewa munada wajen da ake shan wiwi a garinmu saboda kada yaji yana da ra'ayin shan wannan wiwi. Mukan bar wannan ne, ba zamu bari ba. Me za ku bari? To wannan abun da muke bari kenan ba zamu faɗa ma baƙo ba cewa muna da wajen da ake shaye-shaye. Amma zamu faɗa mishi abubuwa na ban mamaki dana al'ajabi da dussuke faruwa, da inda aljanu suke, da inda mayu suke masu cin mutane domin ya kiyaya. Sannan kuma zamu faɗa masa abubuwan da inda wajene ake nishaɗantar da kai, da ilmantar da kai, da faɗakar da kai. Wa, annan wazajen suma duz zamu faɗa ma baƙo domin yaji wannan waje in yana da bukatan zuwa, yaje wannan wajen nan domin ya nishaɗantar da kanshi cikin nutsuwa da sauƙi ba tare da ya sha wahala ba.

Kunya wace rawa take takawa a tarbiyya da mu'amala a ganin ku? Gaskiya kunya tana taka babban muhimmancin rawa a wajen tarbiyyan ƴaƴa a cikin al'umma, musamman mata mace da mu'amala na yau da kullum. Kunya abu ne mai kyau. Kunya yana cikin ɗabi'u masu kyau. Kunya yana cikin abun da yake nuna cewan wannan mutumi yana da ɗabi'a mai kyau, yana da kyakkyawar mu'amala. Mutum da ba shi da kunya zaka gan shi ba shi, bai cika samun kyakkyawan ɗabi'a ba da kuma kyakkyawan mu'amala. Kunya ita kan kanta addini ne saboda ita tana cikin cikin addini shiyasa ma addini yace idan mutum baya jin kunya takasa yin magana tayi shiru to wannna na nuna masu ma'anar cewa to wannna yarinya tana son mustapha amma kunya tahana ya faɗa ta yadda ya zama mijin ta, ya zama uban ƴa'ƴan ta. To duk mutum mai kunya zaka same shi yana da wannan ladabi da biyayya da tarbiyyan nan. Shi yasa za ka gani zai wahala ka ga suna saɓa ma iyayen su ko kuma mazajen su na aure. Ga mata ke nan mata suna da kunya sosai. Duk mace marar kunya zaka ganta ballagaza ce a gari ba ta da kamun kai, ba ta da aikin yi, sai bin maza, sai bin bokaye da zuwa wajen gidajen rawa da raye-raye da waƙe-waƙe da gidajen dirama. Amma mace mai kunya za ka gan ta tana tafiya a natse da hijabin ta dogo, wata mahar fuska take da niƙabi ba a ganin fuskanta. Saboda wannan mace tana da kunya ba ta son bayyana jikinta. Kunya to irin wannan mata ne za ka gani da wannan yarinya mai kunyan nan saboda alamu ne na tarbiyya da cikan kamala. Ga duk mutumin da yake da kunya zakaga sna son shi a unguwa a yanayin al'umma yana burge kowa musamman ma idan mace ce. Za ka ga iyaye wayanda suke da 'ya'ya maza kowa na rububi. Ace ina ace wane. Wane ya aure, ya aure wacce saboda yadda wacce take da kunya. Haka shi ma namiji ba a bashshi abaya ba, duk dai namiji shi bai cika nuna kunyan shi a fili ba. Amma shi ma yana da ita saboda alama ce na tarbiyya da kuma kyawun mu'amala. To a cikin maza duk namijin da ka ga yana da kyawun mu'amala to yana da kunya ke nan. Yana da tarbiyya mai kyau. Ita kunya gaskiya tana taka muhimmancin rawa sosai da sosai a gari. Ya yadda wayanda suke da kunya kan same su suna da mu'amala da tarbiyya sosai.

Idan aiki ya yi yawa me kuke fara yi? Idan aiki ya yi mana yawa abin da muke fara yi shine, nakan jeranta ayyukan ne ko wannen su akan layi. Misali ace na tashi yau ina son inyi aiki kuma aikin gashi ya yi yawa. Ni mai haɗa takalma ne. Ina son haɗa takalma na mata guda biyu, na maza guda biyu da na yara guda biyu. To yadda lamarin yake shine, da farko dai nakan duba to yanzu wanne ne yafi muhimmanci a cikinsu, wanne ne yake son wannan takalmi domin ya saka shi ya yi amfani da shi a kan kari. Abin da nake fara dubawa kenan. In na duba na ga misali sai na gani wannan namiji nan yana son zai ga sol nai komai nai dalaya na ajiye shi, ita ma haka na maman zan zo na yanka sol ɗin, na shafa mashi gum, na zo na ɗauko laniya, na shafa mashi gum, na saka laniyan, na samu super glue na sa a wajen bakin laniyan sannan sai na ɗauko heel ɗina na goge da inji, na maƙala na buga mashi ƙusa ta yadda zai riƙe da kyau. Baya da ya riƙe da kyau, to shikenan se na sakashi a anji, shima na goge shi, nayi smooth ɗinshi da engine. In na gama goge shi, shima se na ajiyeshi shima a lokacin, na riga na gama da sol kenan, se na ɗauko shimfiɗan ta, ita ma ɗin na haɗa shi kaman dai yanda na haɗa na wannan na namiji nan. Bayan na yi na gama to shikenan sai na shafa gum na ɗauko fuskan na saka. Bayan na saka to shi ke nan sai na har haɗa shi gaba ɗaya. In na haɗa shi gaba ɗaya, to sai na zo kuma na shafa mashi gum, nai kangi bayan na yi kangi sai na zo gaba ɗaya na shafa mashi gum ta yadda zan zo in liƙa takalmin ke nan, na riga na gama haɗa sol ɗin takalmi da saman shi saura liƙawa kawai ya rage na bubbuge da guduma. Shi ma dai na yaron abin da zai faru ke nan kamar yadda na yi amma na yaron zan yi ƙoƙari na yi shi tare da na maman. Domin tare za su tafi za su je. Su mata ba su da haƙuri kuma ba su cika ba da uzuri ba. In suna son abu kawai su burin su an yi musu wannan abun ba sa duba yanayin yanda abubuwa yake. To yadda nake tsara aiki ke nan, idan ayyuka abu ya yi mun yawa a lokaci guda, nakan fara yin mai muhimmanci ne da kuma wanda za a yi aiki da shi a kusa sannan sai in yi mai bi masa, sannan sai in yi mai bi masa, yanda nake yi kenan.

Wane aiki kuke girmamawa saboda wahalar da take cikinsa, ku faɗa game da shi. Gaskiya aikin da nake girmamawa saboda wahalar da take cikinsa da kuma muhimmancinsa gaskiya shine aikin gini. Wa takan aikin gini aiki ne mai muhimmanci, abin girmamawa. Ba iya aikin kaɗai ba, shi wa takan gini da mai aikin gini da mai gina bulo ɗin da mai ɗebo yashi, wa takan birki da ke nan da shi wannan maginin da mai kawo ruwa da shi mai wannan aikin gidan nan wanda ya sayi filin, ya sayi gidan ko yake gina gidan da maginan gidan da mai gadin gidan wa takan su abin girmamawa ne da kuma aikin ginin baki ɗaya saboda wahalar da yake cikinsa. Aikin gini yana tare da ɗanbun wahalhalu sosai ta yadda ba ma iya mai gida da yake kashe kuɗin shi ake ba da ake mashi wani aiki yake shan wahala kaɗai ba. Har da masu yin aikin su ma suna shan wahala sosai wajen aikin wannan ginin. Shi ya sa ma yana da kyau a ƙara musu kuɗin aiki domin in suka tashi sama kuɗi isashe wanda za su biya buƙatocin gabansu da shi. Aikin gini yana da wahala sosai gaskiya. Misali, aiki ne wanda mutum zai sayi fili a fara ya zo ya kira masu diga su zo suyi masa diga, a fiffitar da abun da za a fitar, a zo a fara ɗebo dutse, bayan an ɗebo dutse a sassaka a cikin wannan ramukan ramukan da aka yi haƙa aka yi digansu. Sannan a kwaɓa siminti shi ma a fara zubawa a kan dutsen nan wanda za a fara saka wannan bulo wa takan za a fara yin shimfiɗa domin fare yin wannan gini ke nan. To, daga nan farin an yi wannan sai kuma a zo a fara sa siminti ana sa bulo. Magini yana sa bulo ya saka zaren shi da kayayyakin aikinshi wanda zai dinga nuna mashi cewan bulon shi na tafiya a kan layi daidai baya karkatcewa wa takan plot. Yana amfani da su domin a tabbatar an samu layin gini mai kyau. Sannan kuma yana amfani da wuƙan simintin sa wanda yake yi yake gini a kai a kai a kan lokaci. Ana ɗiba masa siminti ana saka masa yana ci gaba da yin aikinsa. A hankali, a hankali har a zo tsawon inda za a zo a fara tunanin a fitar da winduna da tsawon ƙofofi. Wannan wajen shi ma waje ne babba da yake da muhimmanci a fannin wajen gini. Da wahalar gaske kuma a wannan wajen saboda se an yi lissafi, an wasa ƙwaƙwalwa, an saka ta inda window zai, zai dinga samun iska sannan da ta inda rana kuma ba zai dinga shigowa ɗaki ba. Sannan kuma za a lissafi wajen da za a sa ƙofa domin kada ƙofan ta tare waje, ta tare fili, za a yi ƙofar inda za ta zauna tsakan cikin jikin bango. Lissafi ne dai sosai a cikin wannan mai wahalar gaske. To gaskiya wannan aikin gini shine babban aikin da nake girmamawa shi saboda wahalar shi. Aikin gini yana da wahala matuƙa. Bayan an yi wannan an gama azo matakin da za a sa linta shima aje a siyo rodi azo a kwaɓa da kankare da dutse a zuba bayan kafin ta yazo ya buga wannan linta ɗin bayan anyi nan sannan azo a nemi kafinta shima yazo yayi lissafin katakan da za'a siya domin a rufe wannan gini da akayi shima wannan kuɗine me zaman kanshi wanda talaka baze iya yi kai tsaye ba sedai ya dinga yi da kaɗan aikin gini gaskiya aiki ne me wahalar gaske kuma gashi muna girmamashi saboda yana da matuƙar muhimmanci sakamakon kimar gida mallakan muhalli da yake da mutunci a cikin mu. Shi ya sa muke girmama ma'aikata masu yin gini da kuma wanda shi ma yake yin wannan ginin nan. Abin ajinjina musu ne, a yabe su, a ba su lamban yabo kuma a yi musu addu'a Allah ya taimake su, ya ida nufi, ya ƙara buɗi domin Allah ya sa a gama wannan aikin ginin da aka ɗauko ana yi. To wannan ke nan.

Kana amfani, kana amfani da mataimakin murya? Eh, ina amfani da mataimakin murya wani lokuta, wani lokuta kuma ban yi amfani da shi. Misali, mataimakin murya dai yana amfani ne a inda ake so mutum muryarshi ya kai kuma bai kai ba, to sai ya nemo mataimakin murya domin ya saka. Wannan mataimakin murya yayi magana da shi don muryarshi ta ƙara ƙara, a san inda yake da kuma abunda ake so a yi. To a wannan lokacin nan, in na tashi wani lokaci a masallacin mu na layi, in ana so a nemi taimako sai muyi amfani da mataimakin murya domin muna son, hatta mata da suke cikin gida su ji, su zo su kawo gudummawarsu na sadaka, fisabililllallahi domin Allah dai dai to wani fanni, wani fanni kuma ba shi da amfani. Me yasa nace haka. Wani fanni ba shi da amfani? Yanzu kalla a wajen da nake so in bar ma yara kuɗin su domin su cinye kuɗin su ba tare da kowa ya sani ba. To kuma a wannan waje a lokacin nan kuma, wai sai abun nan ya tashi kawai nake jin ƙaran muryana na fitowa. Toh kaga a wannan wajen ai dan ce bashi da amfani kenan. Da ace muryana bai fito ba da lafiya lau ba wani damuwa. Amma sai muryana kuma gaba ɗaya ya fito aka ji. Toh shiyasa wani lokaci ban son amfani da shi, amma misali; a wajen kiran sallah a masallacin layin mu, idan ladanin masllacin baya nan, ni nake zuwa na kira sallah nan domin a zo ayi sallah. To kaga a wajen nan ina yin amfani da abin taimakawa murya kuma ina jin daɗin yin amfani da shi. Amma shi kuma a nan gida bana jin daɗin amfani da abin taimakawa murya saboda ban jin daɗin aiki da shi saboda ƙawayen daban daban ne. Kawannan masu wannan yara su ƙawayen ƙanwa na ne kuma kaga ƙawayen ƙanwa na ƙannai na ne. To hakanan dai na haƙura nake ta gani abu yayi kaman bazai ba ya wuce kaman bazai wuce ba. Har ma dai na dai share shi na dai na kawai amfani da wannan abu na taimakawa murya saboda a zauna lafiya. Amma a masallaci in na tashi zan kira sallah, to muna amfani da shi domin shi ne ya zo da daidai da karafin da aka ce idan, idan, idan an ga hadari to a haɗa sallah. Toh shiyasa shima nake ƙoƙari na ke nemo na ɗari huɗun nan domin in ba shi dubu ɗari huɗu, ko da ace wannan na lokacin nan be ba ni duka ba. To wannan kenan. Abubuwa dai da yawa dai suna faruwa dai. Shi kuma abin taimakawa murya shi ma yana, yana nan yana aikin shi. Idan mutum ya so in bai, in zai yi magana in bai ankara ba, to wannan abu kawai zai, je ya ɗaga muryarshi a ji mai yake cewa. Amma idan ka ga kiran sallah ne da yin sallah, ka ga wannan shi lafiya lau mutum zai iya amfani da abin taimakawa murya domin ya kira mutane a zo ayi sallah kuma zai samu lada sosai da sosai ba ɗan kaɗan ba kuma za a yi alfahari da shi a cikin gari a cikin unguwa gabaki ɗaya. Shiyasa ma duk inda mutum yake akan, ya kan yi ƙoƙari ya kira sallah to in za su yi sallah nan sai a dinga yin amfani da abin taimakawa murya domin muryar mutum ya isa iya inda ake so ya isa. Ko ya isa ya ma wuce iya inda ake so ya isa tun da aikin Allah ne ya taimaka muwa da abin taimakawa murya ake jin sautin shi daidai.